Eh, ina kare wayana daga ƙwayar cuta. Ina da antivirus a wayana wanda da shi ni ke amfani domin kare wayana daga ƙwayar cuta. Kuma yana da amfani sosai a wayana domin ina ganin amfanin shi musamman idan na shiga na je in yi, in yi installing wani sabon application yana ba ni zaɓi idan, yana fara tantance min idan har wannan application ɗin yana da ƙwayar cuta ko bai da. Sai ya tabbatar da bai da, sannan zai yi installing in shi a wayana. Ina amfani da shi sosai kuma ina yawan shiga Play Store domin in yi updating ɗin, don an wannan abun da ke taimakawa wayana hana kamuwa da ƙwayar cuta.

A'a in zan ci abinci, da cokali nake cin abinci. Kwarai kuwa ina cin abinci da cokali. Duk abincin ma da zan ci da cokali ne. Ko ba wanda ake ci da cokali ba ne saboda sabon da na yi da cokali, to da cokali nake amfani don wurin cin shi. Abun da nake kenan, ni bana cin abinci da hannu. Yana wuya in ci abinci da hannu, duk da cokali nake cin abinci na. Ko da ace abun da hannu ake ci to ni cokali nake sawa domin na riga da na saba ko ban iya cin abu ba tare da cokali ba. Sai yasa, duk wani abinci da zan ci, cokali nake sawa in ci da shi. Kuma na fi jin daɗin cin shi da cokali. Duk abin da zan ci na fi jin daɗin cin shi da cokali gaskiya. Idan ban ci abinci da cokali ba ma bana jin daɗin shi gaskiya. Gara in sa cokali in ci, idan na sa cokali nakan ci abinci da yawa amma idan hannu ne, ba wuya nan da nan na ji na koshi. Sai sa nake amfani da cokali domin cokali na taimaka mun wurin cin abinci sosai. Musamman abincin da ban so sosai irin aka yi abincin da bana so bana sha'awa, cokali ke taimaka min ci da shi. Sai yasa na fi amfani da cokali idan zan ci abinci. Ina bawa cokali mugun muhimmanci wurin cin abinci. Ai ni- yana wuya ma in ci abinci da hannu, sai dai cokali kawai shine ke amfani da shi domin yafi daɗi kuma in ka gama ba sai ka wanke hannu ba. Amma idan ka sa hannu ka ci abinci in ka gama sai ka wanke amma cokali ba ka buƙatan ka wanke hannu sai dai kawai ka wanke cokalin ko kuma ka ajiye cokalin masu wanke wa su wanke shi. Dalilin da ya sa nake son cin abinci da cokali kenan yana daga cikin wayannan dalilai.

Na fi son zama a kujera domin a tabarma bana jin daɗin zama a tabarma saboda tabarma shi a ƙasa yake sai ka gaji da zama, ka lankwasa ƙafa, ka miƙe, ka rasa ma wane irin zama za ka yi. Amma kujera ne da ka zauna ƙafafunka da kansu za su daidaitu, a inda ya kamata su daidaita. To na fi son in zauna a kujera akan in zauna a tabarma domin saboda a kujera ma wani hutu ne a wurina nakan samu sauƙi idan na zauna. Zan ji naɗin samun wani hutu amma idan a tabarma ne sai na buƙaci inda zan jingina baya na domin in zauna da kyau. To in kuma ba bango a wurin ko kuma abin da za ka jingina baya, ba za ka ji daɗin zama ba musamman da kaɗan zauna na wani lokaci za ka ji ka gaji. Amma in kujera ne za ka ji ka zauna da kyau ko da ba ka jingina da komai ba. Bari ma ace kujerar kuma yana da abin da za ka jingina baya yafi daɗi kenan. To ni na fi son zaman kujera a kan tabarma. Ai ni bana ma zama a tabarma. Ni ban ma da tabarma. Za mada tabarma ina-- idan zauna a tabarma, gwaran ɗan samu wani abu inji jingina da shi ko yaya ne inɗan zauna akan zauna a kan tabarma. Ɗin tabarma bai da daɗin zama sanan kuma idan ka zauna na ɗan wani lokaci za ka ji ka gaji. Ka rasa wani irin zama za ka yi, ka juya nan ka miƙe ƙafanka, ka lankwasa, ka zauna ƙafanka, ka zauna ka yi haka, za ka yi ta yi. Amma in kujera ne kawai dama shi kujera yana da saitin zai-- yana da daidaiton zaman shi. Dole tanan za ka zauna. Amma tabarma za ka zauna ko ta ina ne in ka gaji danan ka juya nan, in ka gaji nan ka juya nan. To ni dai na fi son in zauna a kan tabar-- kujera akan in zauna a tabarma. Na fi jin daɗi kuma kujera ma ya fi mun-- in za a aje mun tabarma da kujera sau ɗari zan ɗauki kujera in bar tabarma domin tabarma, ni tabarma ai sai dai in kwanta a kai ba wai in zauna a kanshi ba. Sai dai in kwanta indai zama zan yi in bade kujera ba to indai tabarma ne sai dai in kwanta amma ba wai zama a kanshi ba. Shi ne kawai. Dan haka ni bana ma kwatanta shi ma wai in haɗa shi. Kujera yafi tabarma sau dubu a wurina. Na fi jin daɗin shi. Ya fi mun daɗi amfani, ya fi mun zama daɗin zama kuma sanan na fi samun sauƙi in na zauna a kan kujera da akan in zauna a kan tabarma. Shi ne.

Sha biyun na rana shine nake cin abincin rana na, kuma shi yafi mun dadi a lokacin don sha biyun shine daidai lokacin da nake son in ga naci abincin rana. Amma idan aka wuce sha biyun na to nakan kasance a takure saboda yunwa kan matsa mun. In dai na wuce sha biyu yunwa na takura mun yana matsa mun. Nafison duk abinda zanyi dai a ci abincin rana sha biyu naci ko sha biyu da rabi idan na ɗan jin, nayi jinkiriri kenan. Amma lokacin da ni nafison cin abinci shine sha biyu saboda lokacin na era na yayi da naci sai kuma zuwa anjima in ci na dare. Amma idan na wuce sha biyun nan to zan kasance a takure, a cikin yunwa zan tajin yunwa har iya lokacin da zan samu abinci in ci. Sai sani abincin da nake ci na rana shine sha biyu shine ƙa'idar cin abinci na.

Eh ina shan madara sosai ma. Ai ni mayen madara ne man baku sani ba. Wallahi mayen madara ne. Mu kun shan madara nike yi. Kai ai baku gama shan madara ba sai kun biya ni ta wannan hanyar. Wallahi zan ƙare, zan sha madara da kyau. Asalin madara zan sha.

Gaskiya ni bana zuwa ofis fa, bana aikin ofis bari in faɗa abin da nake yi idan naje ofis. Bana zuwa ofis amma dai akwai wurin da nike aiki. Wurin aikina idan naje shayi nake sha da burodi. Amma ni bana zuwa ofis ko bana ma da ofis.

Na fi son tufafin auduga domin ni ba na sa masu silki ba. Ma taɓa sa shi a rayuwana ba kuma ba zan sa shi ba saboda bana son shi. Na audugan nan dai shine nake sawa kuma shi na fi so. Na sa shi sai in ji yauwa. An je ni cikin nutsuwa an gana fito fes fes. Shine magana amma wai silki ba ruwa na da shi.

Kai, ai ni ke busa, ni ke busa tsaki kuwa? Musamman haka ma banda ya ɓata min rai. Wallahi tsaki sosai ma ni ke yi da ƙarfi ma sai ka ji ma wanda ya ɓata min rai masu yasan da shi ni ke yi. Bari ma in nuna muku, kai zan ma iya muku guje haka ni ke yi.

Ba wani abun da nake don ƙara aiki, ni da na gama aiki na, na gama. Da na yi aiki na gama, na gama. Ba wani aikin da nake ƙara. Ina gama aiki sai da in je in huta. Bana wannan ƙara aiki. In dai zan ƙara aiki to sai dai kuɗi za a ƙara min. Amma ba kuɗi za a ƙara min ba, abun da nake ƙara yi.

Na fi zuwa shagon da ake sayar da kayan daɗi shi ma amma idan har ina da kuɗi. Idan ban da kuɗi ba shagon da nake shiga ba in (wurin) da nake zuwa. Indai ina da kuɗi ne nake zuwa shago kuma shagon da na fi zuwa shagon da ake sayar da su kayan daɗi kamar a ce su yogurt, su su ice cream, su cake to nan nake zuwa.

Babban nasaran da na samu a aiki shine na samu wani ilimi a game da aikin. Na san da zan sarrafa wani abu ya zama wani abu. Shine babban nasaran da na samu a aiki shine kawai abun da zan iya faɗi. Ina da ilimin aikin, zan iya yin shi ko da ace na je wani wuri zan iya yi.

Kayan aikin da muke amfani da su suna da yawa. Ba za su, ba za su iya faɗuwa duka ba. Muna amfani da bokiti, muna amfani da, da mashin, wani injin ne da muke amfani da shi. Sannan muna amfani da, eh, ruwa.

Abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine yarda. Yarda shine abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka. Idan har akwai yadda, to abokantaka zai ɗore bai taɓa rabuwa domin duk wani aboki yana so ya samu yardan abokinsa nan kuma shi wannan yana so shi ma abokinsa ya yarda da shi. Idan har aka samu yardar nan, to za a samu abokantaka mai ma'ana.

Eh ba kowane kwari ba amma akwai kwarin da muke jin tsoro irin masu cutar wannan musamman masu yin cizo. Su ina tsoron su, idan sun kai cizo cizon su na cutarwa. Su muke tsoro amma sau roƙon da ba sa cutarwa ba na jin tsoron su.

Eh, ina iya amfani da kwamfuta amma ba sosai ba. Ina iya amfani da kwamfuta dai kamar yadda zan iya amfani da waya amma ba wai sosai sosai ba. Na fi iya amfani da waya akan kwamfuta. Ban iya amfani da kwamfuta sosai ba. Amma zan iya shiga wasu wurare da bai da wahalan shiga.

Eh kullum sai na ji kukan zakara da safe. Ina jin kukanshi domin a gidanmu ana kiwon su. Muma muna da zakara, to kullum da safe sabiya kan yi kuka kuma ina jin kukanshi. Bama zakara ɗaya bane, zakaru ne ma da yawa. Ina jin kukansu kullum da safe sai na ji kukansu.

Ina ajiye hotunan na ne a wajen waya na nake barin shi a cikin photos. A nan nake barin hotunan na, bana zuba su a wurin da na ajiye su a waya na a cikin photos. A nan nake barin su, lokacin da nake son kalla, sai dai in shiga in kalla.

Gaskiya ban fahimci wannan tambayan ba amma idan ciniki ne, eh ina cinikin tufafi. Idan kuma ɗinki ne bana yin ɗinki amma in ciniki ne ina cinikin tufafi a yayin da naje na je siya a kasuwa ina ciniki.